Launin tawada da nake amfani da shi ta baki bakyake. Ina amfani da shi lokacin yin ayyuka da kuma wajen rubutu. Shi nake amfani saboda na fi son tawada kyau.

Ina duba saƙonni a wajan aiki irin mafi yawan, mafi yawan lokuta saboda mu aikin mu daman sai muna duba saƙonni kuma mu na saka sakoni saboda tsaro saboda haka ina yawan dubawa kamar sau ishirin, ko kuma sau ishirin da biyar, wani fi.

Eh gaskiya ina musafaha da mutane saboda gaskiya mutum itace mutane saboda ya kamata mutum yana ma musafaha da mutane saboda tsaro saboda haka ina musafaha da mutane sosai.

Abanye adogwe kuli ba sabulu ma sasede kuli na suka ɗaura kuli. Amma ban iya ɗaura kuli ba. Amma akwai wasu ababe da na iya ɗaurawa amma ba kuli ba.

Ina son zama irin in kefafe ƙafa sai in zauna in zawo haka nake son zama inda na tashi zama saboda in zama na miƙewa guri na kuma gurin mutane da dama.

E to gaskiya kyautar da nikeso bayarwa kullum ita ce kyauta kuɗi saboda wajen wajen mu mutane sun fi so samu kuɗi saboda haka kuɗi ne mafi muhimmanci ga mutane a ido su.

E na amfani da sabulu de dama de ba danganta da yanayin aiki dana ke sonyi. In zanyi wonki kayan saka wane se inyi am fanin de omo in kuma kwanuka ne se inyi am fanin de sabulu ko omo shima ko kuma wani sabulu ana kiran shi morning fresh de irin wannan sabulu ni ke am fanin dasu.

Lokacin na isa a ofis ne ina, abun da nake yi da farko sai in zauna bayan na zauna sai in dudduba 'file' na jiya, sai na dudduba abubuwa da yakamata in duba sai inji abun da ake so, yakamata muyi kafin na aikin na ranan.

Eh muna yin taro a mako, misali kaman so ɗaya, inda mako ya kusa zama ƙarshe, saboda ya kasamu yayi taro muyi maganganu a kan wani abu dayake shafan mu.

Lokacin da nake jin damuwa, kawai zanyi ta zama ne kuma in dinga ma kaina rashi sannan na cire damuwan abunnan, wanda yazo da kuma zai zo ya wuce haka nan nake yi lokacin damuwa.

A'a banso inci abincin titi saidai ya zamanto ba yadda na iya. Soboda wani biyu, in na cikin tafiya in naji yunwa kuma ba inda na iya sai naci. Shine kawai nake cin abinci in yiwa amma akayi sai kawai banci abinci in yiwa, abinci hanya ko kuma titi.

Ina kwana da dare ne, kamar misali kamar ƙarfe goma haka, a lokacin da nike kwana kenan kullum, saboda in nazo, in nazo daga wajen aiki, ina zuwa in ci abinci kafin in yi bacci kuma in ɗan yi karatu kaɗan.